Kana son cin abincin titi? A'a, gaskiya ba na son cin abincin titi, ƙwarai kuma na fi son buga abincin da zan ci yanzu ka sance na gidane. So, suna ko a titin maza sai abinci idan ya kama to sai dai a saye shi amma kuma za a dawo gida aci.